Eh ina raba abinci da mutane. In na dafa abinci, abokanai na suna zuwa za mu zama mu ci abinci. Wata rana sune suke dafa abincin sai mu je mu ci tare. Da kuma akwai almajirai da suna zuwa in muka dafa abinci ko ragowan abinci sai mu ba su. Wata rana muna raba abinci a lokacin Sallah ko kuwa lokacin Kirismas. Duk inda dai za a yi wata biki ko lokacin aure muka dafa abinci muna raba abinci ma matasa. A irin ran Sallah kuma muna kai ma makwabcin mu ne muna ba su abinci. Abinci kala kala mu ke ba mu ke yi mu ke rabawa. Muna iya yin cin cin mu raba, muna iya yin shinkafa mu raba, muna yin har tuwo ma da miyan karkashi mu raba. Duk yanda dai ya kama ni abin da aka iya aka yi shi za a ba da a raba. To ina raba abinci. Wata rana mama na ne take raba, wata rana kuma kanina ne suke rabawa abinci ma mutane. Wata rana mutane su ka zo ziyara a gidan mu muka dafa abinci sai a ba mu mu je mu raba musu. Raba abinci gaskiya akwai kyau duk yana ƙara zumunci. Saboda haka zan ce ya kamata a ringa raba abinci.

Yanzu gaskiya bana iya busa tsaki da bakina, amma in aka bani wanda an akwai hannu ina iya yi, amma da bakina kuma gaskiya bana iya busa tsaki. Sai dai ina da abokanai da har waka su ke yi. Wa har ma suna iya kiran mutum can da nisa dasu yi tsakin da ƙarfi. Ni dai na shagwadawa, in tagwadawa in busa, in busa iska ne kawai ke fita baya fita da kara ya zama tsaki. To wannan shine.